Ina zuwa kasuwanci, ina zuwa kasuwanci a kowane lokaci. Duk lokacin da na ji ina da lafiya kuma ina da ƙarfin jiki, bani da wata ciwo ko wani makamancin haka, zan je kasuwanci. Domin ita kasuwanci yana da matuƙar amfani. Idan ba ka je kasuwa ba, babu yadda za ka iya siyar da abin da ka siyo. Sannan in ba ka je kasuwa ba, babu yadda za ka samu kuɗin da kake so. Sai kaje kasuwa sannan za ka samu kuɗin da kake so, ka iya ciyar da kanka ma har ka iya ciyar da wani wanda ke ƙarshen ka ma ko kuma ka iya taimaka ma wani wandake kusa da kai. Inkagan wanda baya zuwa kasuwa ma to akwai alamun tambaya zatar da shi. Domin iya daga cikin alama na jahartar cewa mutum ya iya zuwa kasuwanci ya siya da siyarwa. Idan ya ringa fita da ya kasance yana da wajen fita inda zai siya ko komai ya siyar. Mika kasuwanci yana da matuƙar amfani sosai amma da yawan mutane ba ganewa suke yi ba saboda ba su fahimci yaya kasuwa take tafiya ba. So bin kasuwa yana da matuƙar albarka. Kuma a Musulunci akan faɗa mana cewa kasuwa yana da matuƙar albarka. Idan ka siya kaɗan za ka ci riba da yawa. Idan ka siya sannan kuma ka siyar, za ka ci riba. Kuma akan so mutum ya siya sannan ya sa riba in kaɗan sannan ya siya. To wannan riba in kaɗan zai iya zamasa albarka har ya ji tayi yawa, yayi yawa, yayi yawa ya zama miliyan, miliyan, miliyoyi wanda ba'a san iya ƙasa ba. Kasuwanci duk wanda Allah ya sa yana da kasuwanci naggatacciya gaskiya abin godiya ne. Ko da kasuwancin da ba sai ya fita ba ko wajen zaman shi yake yin kasuwancin. Duk wanda yake da shi gaskiya abin alfahari ne, abin farin ciki ne. Domin duk wanda Allah ya sa yana da kasuwa, kasuwanci yana da, yana yin kasuwanci duk wanda Allah ya sa yana yin kasuwanci. Duk wanda Allah ya sa yana yin kasuwanci gaskiya abin farin ciki ne, abin alfahari ne. Domin ba zai koma jail, ba zai ringa sace sace ba kuma ba zai kasance mai bugula ba, mai yi wa ruku ba. Sannan kuma ba zai kasance mutumin da ba shi da godiyar Allah ba. Sai dai wanda Allah ya sa zuciyan shi ya riga ya mutu ko kuma zuciyan shi ya riga ya ƙyanƙashe da son kuɗi da so na su. Amma idan kana kasuwanci kuma ka riƙe Allah, ka dogara da Allah to za ka samu abin da kake so. Domin akwai alkhairi cikin kasuwancin karen ganda. Akwai albarka cikin kasuwancin takan kanta. Akan so kuma mutum in zai je kasuwa ya fita da addu'a, ya dawo da addu'a. Sannan kuma idan mutum zai je kasuwa akan so mutum ne idan zai je kasuwa ya fita da sassafe a lokacin da aka waye gari domin aka ce zafi, zafi ake, ake, ake ka-- da safe safe ake kama mara. To da sassafe mutum akan so ya fita ya je aiki dai ya je ya sami albarkan da Allah ya kaddara zai samu. Domin zama waje ɗaya ko kuma zama ba ka da wani abin yi hakika yana kashe jiki kuma a kazalika yana ƙara wa mutum talauci. Amma idan har kana iya jurewa ta hanyar fita ka je ka nema ko kuma a'a ko da wajen da kake zo ne kana iya samun kuɗi ko kuma kana yin wani abin da zai samar maka da kuɗi to za ka ji zuciyan ka ya samu natsuwa. Ba ka da damuwa, ba ka da tashin hankali sannan kuma ba ka da s-s ba ka da, ba ka da roko musannan ba ka damuwa da abin wani. Domin idan kana da kasuwanci gaskiya abu ne na a jingina maka. Domin duk wanda yake da kasuwa, wanda yake kasuwa, wanda yake zuwa kasuwa gaskiya shi mutum ne wanda ba zai kasance abin rene ga mutane ba. Domin duk wanda ya gan shi ya san cewa eh wane yana da abin yi kuma yana da inda yake samun kuɗinsa. Ba wanda zai taɓa sa masa ido kuma ba wanda zai taɓa masa kallon wani abu daban. Domin zuwa kasuwa yana da matuƙar albarka. Idan kuma ka samu, ka samu, ka ringa zuwa wajen aiki.

Eh ina bacci da rana sosai. Domin ni mutum ne ma wanda akan fi sani da yawan bacci. Da ba san kaina bane, ba san raina bane amma tunanina ciwo ne wanda zai sa idan nayi bacci yanzu zan iya bacci zuwa anjima, zan iya bacci zuwa kowane lokaci. Bacci da rana kuma yana da mahimmanci a wurina, in kan san yin bacci da rana saboda bacci ne wanda yake da matuƙar amfani. Ko a Musulunci yana da kyau kasance mutum ya dinga bacci da rana. Wani shi ake nufi da ƙaluda mutum ya kasance yana, yana yin bacci da rana saboda hakan zai ɗan kwantar mai da ƙwaƙwalwa sannan kuma hakan zai hana shi yin bacci da wuri da daddare. Bacci da rana yana da matuƙar amfani saboda duk wanda ya saba yin bacci da rana zai ya ga bambanci sosai. Bacci da rana ba wai sai mutum ya yi bacci dogon baccin nan irin na awa uku, biyar, shida bakwai haka a'a. Awa biyu kawai ya isa, awa ɗaya da rabi, awa biyu ya isa. Ya isa mutum ya dawo da hankalinsa, ya dawo da tunaninsa, jikinsa. Domin bacci ne wanda mutane basa ɗaukan shi da wani daraja. Hatta wanda suke, hatta wan-- hatta wanda suke zuwa ofis ko kuma wanda suke zuwa ofis basa ɗaukan bacci da rana wani mai, mai, mai muhimmanci. Amma mafi yawanci wanda suka san mahimmancin wannan bacci ranan basa taɓa bari ya kuɓuce musu. Basa taɓa bari ya kubce musu sai sun yi wannan bacci. Bacci ne wanda ke da matuƙar amfani yake kuma iya gyara jiki ma. Domin wata sa'in yana da kyau mutum ya dinga samun hutu a duk inda yake. Rashin samun hutu, rashin samun hutu zai sa jikin mutum ya mutu, jikin mutum ya ƙyanƙashe, jikin mutum ya dawo wani, wani abin muni wajen kallo. Bacci da rana yana da matuƙar ma amfani sosai. Yana da matuƙar mahimmanci. Bacci da rana yana da matuƙar mahimmanci sosai. Domin ba kowa yake son bacci da rana ba amma ni alhamdulillah ina son bacci da rana. Ina son bacci da rana saboda nakan samu kwanciyar hankali, natsuwa na zuciya. Nakan samu komai da nake so. A bacci da rana dukda ba kowa ke jin sa ba. Amma ni ina jin daɗin yin sa saboda a likitance shi wannan bacci ne da mutum zai yi har ya kai ga ya kwantar da, ya, ya, ya ba ma ƙafafunshi, ya ba ma ƙafafunshi dama na wajen takawa da suransu. Ya sanya jikin mutum ya ƙara ƙarfi. Domin ita bacci ne wanda ba wai wajen aiki dole za ka yi wannan bacci ba. Idan Allah ya ba ka iko za ka iya dawowa gida ka samu ka yi baccinka. Ba wai kuma yana nufin bacci wannan za ka yi shi a kan kujera bane. A'a! Bacci ne wanda kawai ya shafi ɓangaren ilimi ne. Bacci ne wanda za ka ji ka ɗiba dai dai gwargwadom iliminka. Bacci ne kuma ba kowa ke son wannan bacci ba. Amma ni alhamdulillah ina son baccin nan domin yakan kwantar mun da ƙwaƙwalina idan na farka. Yakan ƙara buɗa man wata basira da ban san da irin ta ba. Ina jin daɗin bacci da rana domin bacci da rana dama duk, yana da matuƙar amfani. Yana da matuƙar amfani sosai, sosai ba kaɗan ba. Bacci da rana duk da ba kowa ke ɗaukan shi da daraja ba. Yake ɗaukan shi mai amfani ba amma ni a gurina abu ne mai amfani mai kuma dogon zango. Domin wata sa'a idan nayi bacci na na awa biyu da rana duk da, wata sa'a baccin yakan zomu ne ta baibai ba yanda nake so ba. Wata sa'a sai ya zomu a lokacin da nake tsamannin za a kira sallar Azalar ko La'asar. Sannan kuma kawai sai baccin ya ƙwashe ni na rasa sallah na. Amma baccin da zai ba ka kwanciyar hankali da natsuwa shine baccin da ake yi mai kakagida. Shine baccin da idan ka farka za ka ji kanka duk ya buɗe aka ji idanun ka ya washe.